Am wato a hakikanin gaskiya ina son kiɗa mai daɗi sosai musamman a lokacin da nake yin aiki nakan kunna wayata ko kuma Mpin da ke kusa da ni domin nake sauraron kiɗa mai daɗi. Kalan kiɗan da na fi son ji shi ne kiɗan waƙoƙi na Hausa wanda Hausawa suke rera wa musamman waƙoƙin soyayya. Na fi son na ji kalan wannan kiɗan sabida idan na ji nakan tuna da soyayyata sai kuma na ji na shiga shauki na samu farin ciki sosai da sosai sabida nakan samu natsuwa na samu kwanciyar hankali musamman a lokacin da nake jin wannan kiɗan.

Eh, ƙware da gaske. So da dama nakan yi amfani da ajiya ko in ce asusu na yanar gizo, musamman a lokacin da nake ƙoƙarin tanada wasu muhimman bayanaina, dangane da hotuna ne ko kuma, ah, wasu document dina. Nakan yi amfani da wuraren ajiya kamar misalin Google. Nakan yi ajiya a Gmail address nawa, safida ya da matuƙar muhimmanci sosai. Sannan abin da ka ajiye ba zai nisaba kuma ba zai ɓata ba ko mai daren daɗewa. Duk lokacin da ka buƙata, kai tsaye ka shiga ka samu buɗan sirrinka domin ka yi amfani da bayadanka ka sake ka mayar. Gaskiya ina jin daɗin amfani da wato ainifin email address Google ke nan, domin nakan tattara abubuwana na sirri da zan ajiyesu a can cikin sauƙi wata rana kuma zan nema.

Tabbas ƙwarai da gaske ina son cin abinci mai yaji sosai, musamman idan aka ce yajin ya sha kayan haɗin da ya dace. Shi cin abinci mai yaji yana sa na ji tsikan jikina tana motsawa da ke samun kuzari. Sannan na kan ji hancina yana yaji. Wayansu lokutan ma na kan yi, wato ainifin atishawa sabida daɗi. Sannan na kan ga ina yin gumi a kai a kai, wasu ƙwayoyin halitta kuma suna fita. Gaskiya cin abinci mai yaji yana ba ni jinja sosai, bi ma'ana ina jin matukar daɗinsa. Wasu lokutan idan na samu abinci mara yaji sai in ji baya min daɗi. Na kan ajiye shi a gefe ko kuma na kira domin a kawo min yaji. Idan ina cin yaji, na kan sha ruwa sosai yadda ya kamata. Kuma na san shan ruwa da yawa yana ƙarawa lafiya jiki.

Kayi tambaya mai kyau. Gaskiya akwai kaya marmari da yawa da nake burin su, ko in ce nake matukar so sosai da sosai. Ah, daga ciki shine akwai wato 'ainafin lemo, lemo na itaciya, akwai tuffa, akwai kuma abarba, akwai ayaba. Gaskiya a cikin wannan kayan marmarin duk a cikinsu ba wanda na fi so irin lemun zaƙi da kuma ayaba. Saboda suna da daɗi sosai. Musamman kuma idan ka haɗe su a wuri ɗaya, ka yanka lemo, ka yanka abarba, ka yanka wato 'ainafin, ah, me sunan shi nene? Ah, ayaba da lemo da gwanda. Ka-kayan suna da daɗi sosai kuma suna ƙara sinadari na lafiya a jikin ɗan adam.

Tabbas, ƙwarai da gaske. Ina wato ainafin son karanta littattafai, musamman littattafai da suka shafi wato addini. Kama daga Qur'ani, Hadisi, da kuma sauran littattafai na ibada. A yayin da nake karatu nakan samu natsuwa sosai kuma bana bukatar guri mai hayaniya sabida na fahimci abin da littafin ya ƙunsa. Sabida aiki ne na ibada. Sannan nakan yi ƙoƙari sosai na fahimci abin da nake karantawa sabida in yi amfani da shi. Sabida bayan amfani da shi nakan yi ƙoƙarin wajen koya wa ƙannena ko kuma iyalina. Ko kuma abokanai na da suke buƙatar sani game da irin wannan bayani. Gaskiya karatu littattafai iya da daɗi. Sannan idan aka zo ɓangaren wato ainafin sha'ani na rayuwa.

Kai shaƙatawa mai daɗi. Wato gaskiya a lokacin wato a yanayin hutu, ah nakan ji daɗi sosai da sosai kuma sannan wasu lokuta ma nakan matsu ace lokacin hutu ya zagayo. Saboda akwai abubuwan da nake shirya mana ni da iyalina a lokacin hutu. Ah abu na farko dai nakan yi wa iyalina ɗinkuna sabi sannan na siya musu kayayyaki na ƙawatawa da kayayyaki na ciye-ciye wanda za mu saurara mu ji daɗi da rayuwa tare. Sannan nakan ɗauke su mu shiga cikin gari mu zagaya. Akwai gurare na ban nishaɗi da jin daɗi, guraren wasanni da kuma guraren da za mu ci abubuwan da ya kamata mu ci da ni da iyalina saboda mu ji daɗin rayuwa yadda ya kamata.

Eh haka ne. Ina kunna Wato, ainahin sanarwar apps da ke cikin waya, musamman a lokacin da nake ƙoƙarin kwantawa kwanciya saboda na tashi a kan kari ko kuma a lokacin da nake buƙatar na tashi. Sannan kuma nakan kunna ta a lokacin da nake tsananin zan iya mantawa da lokacin da zan dawo gida ko kuma ayyukan da nake yi wasu lokutan sukan ja ni tsawon lokaci wanda har na wuce lokacin da ya kamata ace na tashi. To a wannan lokacin nakan kunna ƙararrawar wannan Wato apps ɗin saboda ta tunatar da ni lokacin da ya dace sabida kar na makara. Wasu lokuta da yawa nakan makara kafin in dawo gida yakan jawo, ba Wato, wata yar hayaniya tsakanin iyali. Kuma naga hakan ba amfanin shi yasa nakan saita wannan ƙalubalawa.

Uhm, wato yanayin ƙasar da take gidanmu, aah ƙasa ce. Me launin ja ko in ce me launi dai eh irin jajaja hakan nan dai wacce tana taɓa farin kayanka za ka iya ganin ta kai tsaye. Sannan ƙasa ce mai hautsine da wato ainifun aah tsakuwa-tsakuwa, sabida akwai yanayin duwatsu aah da suke eriyar. Aah yanayin ƙasar yana burge ni sosai musamman a lokacin da akai ruwa. Kuma sannan duk adadin ruwan da aka yi wuyan ta a ɗauke ruwan ne ƙasar da za ki ga ta shanye wannan ruwan. Sannan kuma nan da nan ka fito ka cigaba da yawanka ba irin sauran ƙasa, ƙasashen da za ki ga idan anyi ruwa sai an ɗauki lokaci mai tsayi kafin aah ka iya yawatawa cikin gida ko kuma cikin gari ba. Amma irin ƙasar da take gidanmu gaskiya yanayin ƙasan ina jin daɗinta sosai sabida tana bani nishaɗi musamman a lokacin da akai ruwa idan na kalla.

Ka, wato a gaskiya wannan tambaya ta min daɗi sosai, ah duba da tambayar tasha fi yara. Wato a lokacin da na kalli yaro ko kuma yarinya nakan tuna lokacin da nima nake yaro. Wato ashe nima haka na taso? Haka na kasance a lokacin ina yaro irin wannan tunanin yana faɗo mun. Sai kuma na ringa cewa, na ringa tunanin iyayenmu sun sha fama da mu kuma sun yi ƙoƙari. Ba abin da za mu iya musu sai da godiya sai da addu'ar kuma Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma ya ba mu iko da damar yi musu biyayya yadda ya kamata. Sabida sha'ani na yarinta akwai wahala, matuƙa sosai. Yarinta tana da daɗi, yaro kuma yana da daɗi. Yau ka waye gari ace wannan ɗanka ne kai ka haife shi, yaronka ne? Akwai matuƙar daɗi sosai duba da cewa wasu suna neman yara basu samu ba. Wasu suna da kuɗi, suna da komai na rayuwa amma ba kuma ba su da yaro. Wannan shine babban tashin hankalinsu. Yau kuma aka waye gari aka ce ga shi kana da ɗa. So abin akwai matuƙar jin daɗi sosai da sosai. Dan na tuna da yaro musamman kafin in yi aure. In na kalli yara suna tafiya nakan ji sha'awa, nakan ji ɗaukin nima ina ma in samu idan na yi aure. Sabida na tani da abubuwa da nake tunanin cewa zan yi wa yarana sabida su samu farin ciki, su samu ingantaccen rayuwa.

Wato a gaskiya, duba da cewa matattakala, ah, ta yi yawa a gurare daban daban musamman kuma aikin mu kuma tana da yawa. Kusan kullum ba ta inda ka bi ka zagaya ba tare da ka kalle ta ba kuma ba ka yi amfani da ita ba. To matattakala muna tattakalata a ko da yaushe. Kusan lokuta da dama muna kan tattakalawa ko zuwa gurin aikace aikacenmu za ki ga matattakala ce dai a gurin. To ita ce dai mafi sauƙi ga kowa da zai iya hawa. Amma kuma lifta gaskiya tana da wahalar gani duba da yanayin sosaitinmu ba a cika amfani da ita ba saboda ba wuri ne irin na wata inafun birni ba inda za a yi amfani da ita. Shi ya sa a ko da yaushe buri na bayan matattakala abin da na fi so na taka shi ne wannan liftar. Nakan ganin ta a TV ko kuma wasu wurare daban daban ko a hoto. Buri na yau na gan ni a cikin lifta, ta lifta da ni ta tafi da ni ta kuma sauƙo da ni. Yadda nake gani wasu suna hawa ko turawa ne ma ina wato inafun sa tunanin cewa duk burin kasancewa cikin wannan lifta domin na ji ni ma ya ake ji. Wanda suke hawan lifta ya suke ji shin akwai daɗi ne ko kuma na makamancin haka?

Ah wato irin tufafin da nake so ko kuma na fi so ah ya danganta da kuma lokacin da za a yi amfani da su da kuma wanne fanni ne za a yi amfani da su. Magana ta gaskiya, tufafin da na fi so ah sune tufafin al'adata. Wato al'adata ta Hausa musamman a lokacin biki ko lokacin sallah ko kuma lokacin aure. Na kan fi so na saka babbar riga da ƴar ciki da kuma hula zanna domin na ƙure kyawuna na ƙure kwalliya. Idan kuma aka zo fannin wato ai nufin aiki ne na kamfani ko kuma aiki na banki ko kuma kwalliya irin ta zuwa makaranta da yake makaranta ya danganta daga yanayin department ɗinku yacce za su ba ku tsarin ga yadda zakuna saka kaya. So na kan fi so na saka wato ai nufin suit irin coat ɗin nan. Shi ma tana burge ni sosai da sosai saboda ina ganin turawa suna sakawa suna yin amfani da shi a lamarin yana da matuƙar kyau sosai yana burgeni. Amma a hakikanin gaskiya mafi kyawun zaɓina shine sutura ta irin ta wato ai nufin al'adata wato Hausa, riga da ƴar ciki da malamun malin ko in ce babbar riga. Wannan shine zaɓina.

Ah, magana ta mai ina nufin dai, ko in ce ina tunanin man da kike magana akai shine man shafawa a jiki, Man da nake amfani da shi shine, mai Vaseline. Mai ne wanda, wato ainifin baya sa fata tayi haske, ba kuma baya sa fata tayi wato ainifin ah, yin baƙi ko ta canja wani launi wanda ba a buƙata ba. Wato a gaskiya shi man da nake amfani da shi yana da matuƙar kyau sosai yana kuma wato ainifin kulawa ga lafiyar fata.

Yadda muke amfani da sadarwa a wurin aiki, muna da hanyoyi guda biyu ko in ce zuwa uku. A lokacin da wani abu ake buƙatansa da gaggawa ko daga waje na ku kuma misali dai ace ni ni ke buƙatar wannan abun, so muna aiki da tarho. Akwai wata waya da take da wata waya ya zirin wa a jikinta ana ce mata tarho. So mukan ɗauki tarho maƙira inda muke buƙata a cikin ma'aikata a kawo mana abun da muke buƙata kuma akan lokaci. Idan a tarho bai samu ba, so akwai mutum da ake ajiye wa kafin shigo wa ofishinka wanda mafi yawanci mutane suna kiransa da PA. To a lokacin za ka yi mashi magana kaɗan kaɗawa ta ƙararrawa sai shi ya shigo ya same ka ka kuma gaya mashi abin da kake buƙata sai ya je ya aiwatar da shi. Idan duk haka bai samu ba, mukan amfani da kuma wayoyin mu na hannu domin kira mu aiwatar da abin da muke shirin aiwatarwa a lokacin da ya dace.

Eh sosai. Uhum Nakan iya jefa dutse kuma ya yi nisa sosai da sosai. Ah, duba da cewa lokacin tun ina yaro, ah, ko wasa muke yi na jefa, idan aka ce a zo a yi jefa wa ne, wa ne ka jefa, kai ma ka jefa. To idan na jefa na wa ya kamfi na kowa nisa sabida Allah ya ba ni ƙarfin jifa da hannu. Kuma sannan, ah, ina da saiti, duk abin da na jefa nakan same shi. A daidai inda ake bukata na samu. Sabida haka gaskiya ina da ƙarfin jifa sosai. Ina godiya ga Allahu subhanahu wa ta'ala da ya ba ni wannan dama.

Eh gaskiya ne. Jadawalin aikin mu ya kasu ne kashi kashi. Yawanci muna fara aiki ne da safe da ƙarfe takwas inda muke duba ayyukan da suka rage mana jiya. Bayan mun gama taron safe, kowa yana fuskantar shashensa har zuwa lokacin hutu. Muna komawa aiki da rana mu cigaba har zuwa ƙarfe biyar na yamma lokacin tashi kenan. Shi jadawalin mu yana da tsari sosai domin tabbatar da cewa kowane aiki ya kammala akan lokaci kuma yadda aka tsara. Wato shi amfani da jadawali ina jin matuƙar daɗinsa sosai da sosai sabida aiki yana cikin tsari sannan kuma babu alaman cewa ko a samu wata matsala dangane da haka.

Ah, wato a gaskiya lokutan da nake yin wanka, ah, ya kasu kashi kashi ko in ce ya danganta da yanayin da nake ciki a dai dai wannan lokacin. Lokacin da nake yin wanka, ina yin wanka da safe. Bima'ana da safen ma ina yin wanka irin tun kusan ƙarfe biyar na safiya tukunna kafin in bata aiki ma nakan sake wani irin around ƙarfe bakwai zuwa takwas. Idan nayi wanka na shirya, na fita wajen aiki. To da rana wasu lokutan nakan je gidan wanka ko kuma zagayenmu inda muke akwai inda muke shiga muyi wanka ko wani uziri. Nan ma nakan yi wanka da rana misalin ƙarfe biyu bayan mun ci abinci. Sabida inji daɗi jikina ya min daɗi, yadda zan koma aiki cikin natsuwa. Haka zalika bayan na dawo gida da ƙarfe biyar, na ci abinci, na huta sai na tashi naje nayi wanka sabida nazo na ɗan yi dudu dube duben takardu. Bayan haka sai na bita majalisa. Haka zalika idan na dawo daga majalisa kafin na shiga bacci ni da iyalina mu kan yi wanka a dai dai wannan lokaci. To a takaice dai lokutan wankana sun kasu kashi kusan kashi huɗu. Da safe nakan yi so biyu, da rana ɗaya, da yamma nayi ɗaya zuwa dare kwanciya nayi ɗaya. Kinga ya kasu kusan kashi biyar ma. To sabida haka ina jin daɗin irin wannan yanayi duba da cewa shi wanka yana daga cikin tsaftar jiki. Tsafta kuma tana daga cikin addini. Shi yasa na dage domin ko ba komai mutane ba za su rena ka ba kuma ba za ka dinga tashi a cikin jama'a ba baran tana ka cutar da wani.

Ah wato a gaskiya. Wasu lokutan bana samu nai bacci da rana sabida yanayin gudanar aikinmu. Amma ina tsananin buƙatar na yi hakan. Sabida na samu hutu da kuma samun sauƙi a jikina domin warware gajiya. Shi yasa duk lokacin da muka samu wani dogon hutu, so ba a abun da na fi yawan yi a rana illa bacci. Sabida na wartsake jikina da kuma yawan gajiyan da nake ɗiba a lokutan aiki. Sabida haka a gurin aiki ba na samu dama in yi baccin rana sabida aiki ba zai bari ba. Shi yasa nake baje haja ta bayan mun gama aiki ko in ce. Idan an samu hutu mai tsayi A lokacin nakan warwasa nai baccin rana yadda nake so.

Eh sosai ma sosai ƙwarai da gaske. Ah shi kulle ƙofa yana ɗaya daga cikin tsaro mafi kyau ma gidaje da kuma su kansu al'umman da suke zaune a cikin gidajen. Duba da cewa yanayi na rayuwa an samu canjika da dama na sharuƙan bayi da kuma wassu ƙwari ma abota zama. Wani ƙoƙarinsa ya ga ya cutar da kai, wani kuma yaga ya-- ya girmama ka ya taimake ka. Amma duk da haka abun da muka fi yawan yi shine kome kake da shi ka mallaka ka killace shi. Shi yasa ko da yaushe idan za mu kwanta bacci mukan rufe gidajen mu da duk wata ƙofofi ko taga da muke tunanin wani zai iya shigowa domin cutarwa. Mu kan rufe sannan kuma mu rufe ta da addu'ar Allah ya kare ya tsare mu. Sabida rayuwa babu tabbaci wasu lokutan maƙwabcinka ne zai cutar da kai.

To shi yin taro ya danganta da irin yanayin da aka samu a satin da ya gabata. Duk da yake cewa duk sati muna yin zama a ƙarshen weekend wato ƙarshen sati kenan ranar Asabar da yamma a lokacin mu ke zama za a kira kowa a zo a tattauna game da ayyukan da suka gabata a satin da ya shige. An samu matsala a daidai waje kaza to ya kamata ace an ɗauki mataki kala kaza. An samu ci gaba a daidai waje kaza to ya kamata ace an ci gaba da haka kuma an ƙara hubbasa. To a daidai wannan lokutan zamu tattauna duk abun da ya dace. Idan muka canza zama ya zamanto a sati zamuyi so biyu ko so uku to ya danganta da yanayin aikin da akayi a satin da ya gabata irin ko an samu wata matsala gagaruma wacce ya kamata ace an tattauna akan ta domin a gaya ya yanayin tafiyar ayyukansu ke shi yasa a zamu zauna ranar Laraba kuma zamu zauna ranar Asabar saboda a gaya yanayin aikin yake tafiya.

Ah wato hakikanin gaskiya, ah abubuwan shaye-shaye abunda a nafison sha idan kika cire wato maganan ruwa da ake sashi wannan kusanya zama wajibi kowa ya sha domin ya rayu ko dada dadi ko ba dadi. So idan kika cire ah maganan ruwa aka zo maganan kayan shaye-shaye wanda mutum zai sha yaji dadi a bakinsa. Ah baya wuce irin juice hakan nan. Ah sannan kuma da kamar su kofi da da dai sauransu suna da dan, dama waɗanda ah nakan so na shasu a lokacin da nake aiki bayan naci abinci na sha ruwa. So abunda zan na topin da shi baya kuce ire-iren wannan juice din. Sannan da kuma kofi suna bani kuzari nakan ji dadi sosai naji jikina ya wartsake a yayinda nake aiki idan ina spin nasu.

Ah, shi ita maganar tofa miyau. Ah, mafi yawa a lokutan aiki idan ina aiki na ji irin wannan damuwa, so nakan yi amfani da abubuwa guda biyu. Ah, na farko ina zuba wato ainufin turɓaya ko ƙasa a cikin wata roba wacce nake ajiye ta a ƙarƙashina. Ah, wacce idan na ji wannan damuwa ta zubar da yawu so nakan tofa a ciki saboda ƙasa ce sai ta yi wato inufin, ah, tsutsewan nan. Sannan kuma nakan yi amfani da tissue paper wacce ko da misali na tashi wato inufin facin majina ko da sauransu nakan yi amfani da ita-ita ma. Amma dai mafi gaskiya ban cika a tofar da yawu ba kai tsaye idan ina aiki. In idan kin ga ina irin wannan tofar da yawu so ya kasance ko ban da lafiya ko wani abun da ke damunawa ko kuma hankali na ya tashi, irin zuciya ta ta tashi to shi ne zan ci gaba da wannan tofar da yawu. Amma in dai ina zaune halin lafiya ban cika tofar da yawu ba gaskiya a lokacin da nake aiki. Mafi yawa sai na fita.

Umm, lokacin farkawa ta daga bacci, aa wato a lokacin da nake yawan farkawa ko kuma abun da ya zamako dayaushe shine nake yi shine, aa misalin ƙarfe biyar zuwa masallacin asuba, aa domin mutum ya yi sallar asubahi. A wannan lokuta nakan fi yawan tashi kuma idan na je masallaci na dawo, ban cika ko ma bacci ba. Zan ɗan yi wasu ibadu ko karatun Alqur'ani mai girma ko kuma na riƙe carbina na ci gaba da salatin annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kafin nan har lokacin da zan kama shirye-shiryena na yi wanka na kuma fita aiki.

Ah, shi yanke farce ya danganta ne da yanayin mutane. Wani mutum za ki ga farcen sa baya saurin fitowa, wani kuma za ki ga farcen sa yana saurin fitowa. So kamar ni dai gaskiya farce na baya saurin fitowa. Wasu lokutan nakan ɗauki sati biyu kafin nan na iya yankan farce. So akwai buƙatan kulawa da wata ainafun hannun ka ga masu yankan farce duk da yake cewa akwai waɗanda suka iya akwai wanda ba su iya ba. So ni na kan bar farce na sai ya fito sosai sabida amin yankan farce. Dalili shi ne bana buƙatar a ji min ciwo. Wasu lokutan masu yankan farce sukan yanka mutum a hannu sabida ƙanƙantan farce. Amma idan kana da farata, zarata so za su fi daɗin yankawa ba tare da an ji maka ciwo ba.

Sosai nakan yi tuƙin mota kuma ina sha'awar tuƙin mota sosai, duk da yake cewa ba ko da yaushe ba nake samun damar hawa. Duba da cewa ba mu mallaki wata ainafin tawa ba har yanzu, so duk lokacin da na hau mota yakan kasance ɗani na karɓa. Amma dai ina addu'ar Allah ya ba ni damar da nima zan mallaki tawa.

Ehh, sosai ba kuwa sosai. Ahh, ina kwana a kan gado. Dik da ya ke yanzu ma a kansa nake zaune nake wannan maganganun. Ahh, ina kwana a kan gado sosai saboda ina matukar jin daɗinsa fiye da na kwanta a ƙasa. Duba da cewa kwanakin baya kafin na kasance mai iyali bana iya kwana a kan gado sabida sam bana jin daɗi. Amma daga zarar da na kasance mai iyali sosai nakan ji ba'inda yafi da cewa ace ɗan adam yana kwana, face kan gado saboda akwai matuƙar natsuwa da kuma samun jin daɗi a gare shi.